Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh tabbas muna sa uniform a wurin aiki, wanda idan muka tafi da uniform ɗinmu a cikin jaka, za mu je in muka shiga wurin aikin sai mu sanya uniform ɗinmu. Idan muka yi aiki, muka yi aiki, muka tashi da yamma sai mu cire uniform ɗinmu mu mai da shi a cikin jaka sannan mu dawo gida.

Kana fi son fensir ko alƙalami? Eh, na fi son alƙalami saboda fensil mafi yawanci za ku ga yara ne suke amfani da fensil. Amma yayin da ka kai girma ka balaga, to alƙalami shine naka. Saboda haka na fi son alƙalami saboda ya fi mana daɗin rubutu da shi muka saba.

Menene kake son canza a wurin aiki? Abin da nake so a canza mana wurin aiki shine a min promotion, a ɗaga mun girma, a ƙara min girma. Saboda haka ai na yi da nake yi, na ƙara karatuna, ina so a ƙara mun girma a wurin aiki. A canza mana duk wasu masu bamu da ƙulle, masu bamu da ƙeta da ƙulle, koresu a wurin aikin.

Yaya anguwarku take? Anguwarmu anguwa ce mai mugun kyau. Anguwa ce take da kyau, cike da ƙawa ga kayan ado ga alatu. Anguwarmu tana da kyau sosai, birni ne mai kyau. Gidaje ne manya manya, gidan sama ba gidan ƙasa ba. Gidaje ne na zamani masu kyan kallo, masu ƙawa a ido da kuma lafiyar ganin mu. Gidaje ne unguwa ce mai cike da lambu ga bishiyu masu kyau ga koren ganye ko ta ina. Ba a zuba shara ana ba ta kulawa.

Kana buga rubutu da sauri? Eh mana ina rubu-- ina buga rubutu da sauri. Typing ba? Ina typing da sauri. Masam, ahh, musamman idan ina, ina typing, ina chatting a WhatsApp ko any other social kamar kora ko wani social media haka ina buga rubutu da sauri saboda na ƙware an daɗe ana yi ba, ba yau aka fara ba.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh tabbas ina siyar kaya a yanar gizo, musamman ah Jumia Express, Ali Express, Temu Express dade sauransu. Domin kaya a yanar gizo kaya ne masu kyau, masu inganci kuma masu sauƙi. Yayi fi kaje kasaya a kasuwa.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka aƙalla sau uku a rana. Idan na tashi da safe zan yi wanka, misalin ƙarfe shida, da rabi zuwa ƙarfe bakwai zan yi wanka na farko. Zuwa kuma ƙarfe sai kuma da rana, misalin ƙarfe ɗaya da wani abu zuwa ƙarfe biyu, nan ma zan yi wanka. Sai kuma da daddare idan zan kwanta shima zan ƙara yi.